Mai kake ji ranar biyan albashi? Eh gaskiya in aka ce ranar ina aiki, ranar biyan alabashi a kusa gaskiya nakan tsinci kaina a tsananin farin ciki da fara'a da jin daɗi. Saboda na san zan samu shiga kuɗin shiga da zan sallama iyalai na, iyaye na da yara na. Wani matsala kaman school fees, kuɗin ciyarwa da kuɗin kai yaro asibiti dama dai abubuwa da dama dai da ba lallai in iya tuna su in ambace su ba. Amma ranar biyan albashi kaman dai in wata ya kai ƙarshe ai ranar farin ciki ne da mutum ya san yayi wahala ya nemi haƙƙin shi kuma za'a biya shi.

Wani launi ka fi so? Eh launin da na fi so gaskiya ina da akwai launuka da yawa da nike so da yawa. Especially in aka ce abu white na son farin abu sosai. In aka ce abu black baƙin abu ke na nan son baƙi. In aka ce abu navy blue nakan so navy blue sosai. Ina son golden color wacce su abu mai ruwan ɗaurawa kenan ko. Amma dai na fi son baƙi da fari. Gaskiya ni masoyan abu ne fari sosai. In aka ce abu fari ko baƙi nakan so abun nan sosai sosai.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh, ina yin abubuwa da yawa don ƙara aiki. Kiyaye dokoki kamar na lokacin zuwa aiki, sa himma da nuna ƙwazo wurin, wurin aiki. Rashin wasa, na zo aiki nakan nuna na zo aiki ne, in yi aiki tsakanin da Allah. Ba wani wasa menene, har sai lokacin da na rufe daga aiki. Na zo aiki, ba batun bacci ko kuma wannan dai nawa. Haka da mu hausawa mu kance mai nawa. That is laziness. Ina, mukan yi aiki ne. Nakan yi aiki ne sosai, in ba da himma na zo ba tare da wannan ba. Har a cikin ma'aikatan ma'aikatarmu ma, ina cikin one of the best da aka fi recognizing, aka fi recognizing da bada himma wurin yin aiki.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh to ai ƙwari abin tsoro ne saboda akwai ƙwari masu cutarwa, akwai ƙwarin da basu cutarwa. Kaman sauro ai ƙwaro ne. Ƙuda ma ai ƙwaro ne. Haka ne. Sauro yana cutarwa saboda in ya cije ka ya sama malaria. Ƙuda kuma ma shi ma yakan cutarwa amma bai kai sauro cutarwa ba. Mukan ji tsoron sauro ko kyankyaso tun da duk abu ne na ƙazanta amma dai ƙuda da sauki. Za dai kawai zamu kiyaye shine a wurin da muke cin abinci ko wani abu amma ai ba wani abin tsoro bane sosai haka. Mu kam ma, daina dai ba wani abin tsoro bane sosai haka amma dai mukan ji tsoron sauro da su, duk wani ƙwari dai mai cizo haka mukan guje mai kaman zuma da sauransu.

Kana sa turare kullum? A sosai ma kuwa. Ko nike sa turare. Nida nike shagon sayar da turare, ni nakan ma sayar da turare. Kaga ai mai sayar da turare ya zama dole idan gasa turare saboda mun-mun-muna sa shi a jiki. Shi ne kwastamomi suke jin kanshi har su saya. Ni mai ma siyar da turare ne. So ina sa turare sosai sosai. Sosai ina ta'amali, ni masoyin turare ne. Ko wa ma ya sanni saboda kamshin turare na yakan zama kamar unique. A da Hausa muna ce mai "Abudaban kenan". Mukansa, duk wanda ya ji kamshin turare na ya san in aka ji kamshi an san ina wurin. Ina zuwa wuri anajin kamshi an san eh ni nazo wurin kenan. Ni masoyin turare ne sosai sosai. Ba ni ma saka kaya ba tare da nasa turare ba.

Kana, kana shuka tsire-tsire a gida sosai? Muna shuka tsire-tsire a gida, kamar yanzu a gida na akwai ayaba, akwai icen lemu, akwai icen mangwaro, akwai cashew da wasu fulawowi haka. Saboda mu gaskiya muna shuke-shuke da wasu itatuwa haka dai wanda muka shuka saboda mu samu inuwa a gidan. Akwai shuke-shuke sosai. Mu kam muke son tsire-tsire saboda abu ne mai kyau sosai. Yakan taimaka ma in ana iska ya rage ƙarfin iska, ya kawo mana sanyi, wuri yayi sanyi. Eh, yana, in lokacin zafi yayi yakan rage zafi sosai. In lokacin iska ne that is winter, yakan rage ƙarfin winter beyin ɓarna a gida. To muna tsire-tsire sosai.

Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Eee, to kayan ciye-ciye da na fi so gaskiya, na fi son nama, kifi da kayan fulawa. Ni mutum ne mai son burodi sosai. Wanda ko na ko shi idan ban samu na ci burodi ba, ban, ban, ban jin daɗi. So na san wani abin fulawa fulawa specially burodi. Ni in ba ma ci burodi a rana ba ban jin daɗi. Kowa ya san ni, duk wanda ya san ni ya san ni da son burodi. Na san nama, na san kifi. To ban wasa da wannan abubuwa uku da ka jina ba, tamma na kan saye su. In ci maraina bani wasa da su, bani wasa da su gaskiya.

Kana iya dinka tufafi? Eh, ina iya dinka tufafi saboda ai ni tela ne ma. Ina tela, ina shagon siyar da kaya, haka za ka iya sayan kaya, a hannuna in dinka ma, in dinka maka. So ina siyar da kaya ma, kuma ina shagon dinki, ina da keke da ake ce ma monogram na design ke na. Oh! Ni telo, ni tela ne. So dinki ai abu ne mai sauƙi a birni, especially musamman sabo sabon design da ake yi na zamani dubu biyu da biyar, dubu biyu da shida. Duk mukan dinka su sosai. Na ƙware sosai a cikin tela. Sosai sosai na ƙwarai. Mutane an sani bod Arewa da kudu an sanni. Indai ka ce MIM Bodrey kowa ya sanni.

Wane irin nama kafi so? Eh, nafi son naman kaza. I mean, anything naman tsuntsaye dai kamar kaza, tsuntsu, wasu abubuwa dai haka dai da suke tashi suke fuffuge. Followed by naman akuya. Ina san naman akuya saboda softness nashi, bai da ƙarfi idan zo ci saboda ni nakan tauna har da ƙashi na zo cin nama. So abin da yasa nike son naman akuya kenan da kaza. Amma dai gaskiya nafi cin naman kaza saboda shine zaka iya zuwa ka saya a road side. A Najeriya ake, mukan saya a bakin hanya ko kuma mu je Yahuza suya spot wurin da ake gasa kaza. Almost everyday sai naje na siya kaza saboda so na da naman kaza. I love chicken. Na son kaza sosai sosai.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, in ruwa yake, in ruwa yana zuwa, mun ba lema a hannun mu, mukan nema wurin mu labe. In kuma muna kan abun tuƙi ne kamar mashin, mukan sa helmet, abin kare kai daga wannan ke nan, ruwa ko rana ko accident haka mu shiga tunda muka yi yawo da rigar ledan mu a mashin in case of in ruwa ya fara sauka. So in ruwa yana zuwa mukan tsaya a wani rumfa haka har ruwa ya dang rage ko ya tsaya ko kuma mu ci gaba da tuƙin mu in akwai helmet tare da tattare da mu a jiki. Because ni mutum ne ma da in ruwa ya buge ni nakan kama, yakan motsa min malaria ko fever dina da ke ciki. So sa bani wasa da bana shiga ruwa, bana wasa a cikin ruwa. I take my health issue very serious.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ta zama kamar ɗabi'a da aka koya mana. Kafin ka kwana za ka yi addu'a, ka yi karatun Kur'ani ko kuma ka samu wani addu'a mai ɗan tsawo daga kariya daga mugayen mutane. Haka sosai mu kan yi addu'a tun muna yara aka saba mana. So mu kan yi addu'a kafin mu kwanta. Kuma mun manta mun kwanta ba sai muka farka mu kan yi kafin mu ƙara komawa bacci, kafin mu ƙara komawa kwana. Don so in mun yi bacci, mu hau rana akan zo a tashe mu a ce ka tuna ka yi, ka yi addu'a kafin ka kwanta. In mun kai sai mu ce eh mun yi. In ba mu yi ba sai mu ce a'a mun manta sai a ce to ka yi kafin ka koma bacci. So mu kan yi addu'a, ba mu wasa da addu'a. Karatu kai, wani bin, in kuma karatu na makaranta ne. Wannan tunda na bar makarantar boko, tunda na yi graduate, na zama graduate gaskiya ban ƙara yin karatu kafin na kwanta ba. Na risa sana'a na ne kawai a gaba.

Wane fure ka fi so? Wane fure na fi so? Gaskiya, na fi so Akwai furirka da yawa da dama da nake so. Ni ban san sunansu, ban san ya zan kira sunansu da Hausa ba. Amma akwai furirka da yawa, ni dama ni masoyin fure ne. Nawa ka ce abu kore ko ja ko launin shuɗi ko kore, haka dai. Ina son abu dai colour especially inda akan fure ne. Nature dai haka sosai. Ni Allah ya sa mun son irin wa'in na abubuwan arai.

Wani irin miya na ka fi so? Eh, akwai miya da dama da nake so. Ina son miyan alaiyahu, wacce su wanda muke ce mai vegetable da turanci. Ina son miyan tomato, jan miya ke nan. Sannan sai miyan yaren mu, wacce suna al'ada ana ce mai miyan wake da turanci bean soup. Ina, ina matuƙan son wannan miya especially miyan wake. Na al'ada ne ka same shi da tuwon shinkafa yakan shiga sosai. Miya ne da nake so sosai. Akan ma yi shi ba tare da abinci ba, kawai saboda mu sha miyar saboda tsananin soyayya da muke ma miyar. To ka zan iya cewa dai, okay zan iya cewa shine miyan da na fi so miyan wake da turanci muna ce mai bean soup.